A'a gaskiya ni kam ban cika son wajaje masu hayaniya ba, sabida ni mutum ne haka mai natsuwa na fi son in kasance ni kaɗai haka kaman a ɗaki, a gida da sauransu. Amma in naje kaman makaranta, na kan zauna in malami yayi karatu, ya koyar da mu. In zauna bayan na gama reading, na gama duk wani abubuwan da zanyi, na kan zauna na samu natsuwa wa kaina. Bana son wajaje masu hayaniya, tabbas bana so. Shiyasa in na dawo gida da ya ke mamata ta san ban fiya son wajaje masu hayaniya ba, in ta dafa abinci ta bani naci ta kan ce in je in samu wajen ɗan kwanta sabida in samu natsuwa. Mahaifi na kuwa da zaran ya wuce da yake Abuja yake aiki. In yaje Abuja yayi aikin da ya ke yi ya dawo gida, ya kan ce khadija kin samu natsuwa? Na ce masa "Eh baba, na samu natsuwa sosai sabida bana son waje masu hayaniya." Ya kan ce a bar ni ni kaɗai a gida in samu hutu sabida gidan mu ma ba a fiye yin hayaniya ba da sauransu. Ina godiya da wannan tambaya na. Ina son wajaje masu hayaniya.

Ina cin abincin rana kaman sha biyu. Haka na kan zauna in ci abincin rana. Bana wasa da abinci sobida kin san duk wanda yake wasa da abinci cucutukar yakan kama shi kaman abincin rana, in na fita school naje makaranta, mama na takan kawo min abinci in ta ga na daɗe ban dawo ba. Ana kawo min abinci sosai. In zauna abinci da yawa in ci in ƙoshi. In na dawo gida ma akan sake a bani abinci in sake in ci in ƙoshi. Tun tun abincin rana ba ma wasa da abincin rana. Muna zama mu ci shi mu ƙoshi sosai da sosai. Abincin rana yana da fa'ida da yawa saboda duk inda ka je rana ya dake ka. Ka sha rana yana da kyau. Ka zo ka zauna a ba ka abinci. Ka ci abincin ka don ka samu don ka samu gamsuwa da natsuwa. Shi yasa bana wasa da abincin rana. Ina zama sosai in ci abincin rana na. Kuma haka yana samin natsuwa da farin ciki da kwanciyar hankali saboda abincin rana shi ma ginshiƙi ne na rayuwa. Duk wanda yayi wasa da abincin rana ya ce bari ya bari sai 'yan maye ya ci abinci zai kama da cututtuka da dama. Amma ka taɓa ko ba yawa shi ya fi. Shi yasa bana wasa ina cin abinci na sosai. Ko a ina nake mama na tana kawo mun abincin rana in zauna in ci in ci in ci in ƙoshi ba a wasa da shi. Kuma a gida na kan zauna in dafa abincin. In na dafa insa mai kori maggi, onga, manja ya kama. Harda daddawa ma ina sa masa in ya kama sosai sai ki ga daɗin shi na daban ne in ka sauke za ki ga mama na tana ci tana santi saboda ya ji maggi. Hakan burgewa ne ni a wajena saboda suna samun kwanciyar hankali da abinci na, na rana da natsuwa. Na yamma dai mama na ita take yin girkin yamma amma na rana ni ke yi saboda ya yi daɗi sosai da sosai.

Ahhh dangin mu suna da yawa. Mu yaran babanmu mu guda mu ashirin da huɗu ne. Maza guda shhh. Eh goma sha biyu, mata guda goma sha uku. Nice babba ma a mata, babban yayan mu adam muna da yawa a family ɗinmu kuma. Yaran ƙannen mahaifina su su biyar ne, suma suna da yawa sosai amma anfi ji damu a dangin mu. Kaman ni da babban yaya na anfi ji da mu gabaki ɗaya a dangin mu. Ban manta wa wani lokaci aka gayyace mu ƙauyen su baban mu aka ce ko wani dangi ya zo da iyalansa. Muka tattara daga ƙwaro, daga ko'inanmu muka tattara. Babanmu ya sa mu a gaba muka je gaisuwan dangi. Aka haɗu aka haɗu da juna aka gaggaisa aka ce, "Umm yanzu haka yaran ka suke da yawa." Ana yawaita yi mana tsaya a kan cewa muna da yawa kuma alfahari ne. Duk wanda ya tara dangi ya iya riƙewa zai yi alfahari da su a ranan gobe. Shi yasa muke da yawa. Baban mu yana son yara da yawa. Muma muna son junanmu. Kullun fatanmu shi ne yayin mu suyi aure su hayayyafa mu ƙara buɗeɗe dangin mu. Muma muyi aure da mu da ƙannenmu mu hayayyafa mu ƙara faɗaɗa dangin mu. Akwai wata 'yar uwa na da take aure yanzu yaranta biyu ita ma, ƙanwatace mamanmu ɗaya, yaran ta biyu itama.

Ni an haife ni a watan huɗu ne. Ina alfahari da wannan wata, na watan huɗu da aka haife ni. Kaman babban ƴaƴanmu, shi an haife shi a Janairu. Na biyu kuma an haife shi a Disamba. Na uku kuma an haife shi a March. Na huɗu kuma an haife shi a April. Haka dai aka, aka haife mu. Mama na bam mantawa, ita ma a Janairu aka haife ta. Baba na a Disamba shi ma aka haife shi. Wannan watan ina gani shi da daraja da ƙima a idanuna. Da zaran lokacin haihuwa ta ya zagayo, nakan yi minna in faɗa wa dangi na baki ɗaya. Su zo su ma su taya ni murna da farin ciki. Watan haihuwa na wata, watace a gare ni me ni'ima da annashuwa. Bana wasa da wannan watan. Idan watan ta zagayo, nakan je kasuwa na yi sayayya, na sayi wannan da wannan, na ijiye duk sabida wannan wata. In kai in dafa abinci sosai da sosai, in dafa abinci inkai ma dangi ga baki ɗaya. Kowa ya ci yaji yadda abinci tayi daɗi saboda tsintsan muryar watan haihuwa na. Ina alfahari da wannan watan, tabbas da samun nutsuwa da shi. Wata ne mai rahama. Ƴata ta fari ma, ita ma na haife ta a watan huɗu ne, ta biyu ce dai na haife ta a watan biyar. Duka ina son su, ina alfahari da su. Muna godiya sosai da wannan tambaya da kika mun. Na ji daɗin, na ji daɗin wannan tambaya da aka mun sosai da sosai.

Ina share, ina share waja, ina sharan ƙura sosai. Ina share ko ina in kakkabe ko ina don ƙura kusan kullum sai na share ƙura, falo yana yin ƙura, cikin ɗaki shi ma yana yin ƙura, kayayyaki, komai da komai sai ka ga ya yi ƙura sai ka rasa ya nene za ka yi, ka yi, ka hana ƙura zuwa. Don haka ina gyara ko ina a bina in share ko ina. Ina yin gyara kicin in kakkabe in fiffid da ƙuranshi. Falo shi ma in kakkabe in fidda ƙuranshi. Kayan wardrobe in ciro su in kakkabe in fidda ƙurorinsu suma. Ko a ina ina yi bani da matsala da wannan. Don haka.

Tabbas ina shan ruwa mai sanyi saboda ina son shi. Kaman in naje aiki, haka na dawo daga aiki, nakan buɗe fridge in ɗauki ruwa mai sanyi mai sanyayye zuciya in sha saboda in samu natsuwa da kwanciyar hankali. Mama ta ma, ita ma tana son shan ruwan sanyi. Baba na da ƴan'uwa na gaba ki ɗayan su suna son shan ruwan sanyi. Haka ma ni yana burge ni in riƙa shan ruwan sanyi sosai da sosai. In nayi aiki kaman nayi gudu daga makaranta, mukan buga bal, in na buga bal, ɗinnan na gaji sai in zo in sha ruwan sanyi don in samu natsuwa.

Eh, kamar a makaranta kan sukan buƙaci kamar labarai. Haka na kan zauna in musu labarai kamar na ƙarairayi, haka na kamar na irin gizo da koɗi, koɗi na barkwanci sukan so su ji. Ina musu sosai. In na dawo gida, mama na ita ma takan bani irin labarai. Haka shiyasa awajen ta na koya yani ma nake ba da labarai na barkwanci, sai su yi ta dariya. Suna annashuwa da irin labarai da nake ba su saboda abin yana burge su. Za ki ga farin ciki da suke. Ina koyarwa awata makaranta itama nakanje haka primary school in je, in zauna, ita ba su labari da harshen Hausa. Sai ki ga sun gamsu, suna samun natsuwa, suna so sosai. Shiyasa nake yi musu hakan ne ma don su samu farin ciki sosai. Labarin barkwanci yakan sa mutum ko da yana cikin damuwa, ya ji ya samu walwala da kwanciyar hankali ya faranta masa.

Abun sha da na fi so, ina son shan ruwa sosai. Kuma ina son shan kunu, kunun masara, ina son shan kunun dawa, ina son shan kunun shinkafa, ina son shan kunun gero, ina son shan fruit ma wanda aka haɗa da kayan itatuwa shima ina bala'in sonsa son shan shi. Abun da yake burge ni kunu, kunu da za a yi, a wanke dawa, a wanke doro, a haɗa da gyaɗa, a markaɗe, a zo a tace, a zuba a ruwa, a yi kunun shi, a bani in sha ina son hakan sosai. Yana min daɗi sosai da sosai. Idan aka dama kunun nakan sa madara, inna sa madara, in zuba siga in sha shi shima ina son shi sosai. Ina son yin hakan sosai da sosai. Ina son kunu.

Kun ɗan yi kuskure anan, kana cin salat? Haka ya kamata amma ku ka ce kana cin salati. Na fahimci ku. Ina cin salak sosai da sosai. Ina cin shi in na dafa shinkafa kamar da wake. Yaka nakan zuba shi a ciki in zuba yana da daɗi sosai. Shinkafa da wake in ki ka zuba, ki sa ki sa yajin ki, ki zuba salak ɗin a kai ki ci. Wow! Abin sai ya burge ki saboda tsan tsan daɗin da yake da shi. Ina son salat sosai da sosai, kuma ina yinshi a shinkafa da miya in yanyanka shi shima in zuba ina cin shi a shinkafa jollof na wake shi ma in sa a ciki. Ina cin shi a fate duka ina cin salat a ciki.

Gaskiya a kafofin watsa labarai ina son. Mine ne ma sunan tashar nan BBC saboda duk labarai da ke in kinga sun kawo labarai, labaran gaskiya suke kawo. Sai ya zama ina son tashan sosai saboda su labaransu nan suna kawo na nishaɗi, suna kawo na rayuwa, abubuwan da ke faruwa a labarai da yawa. In irin su Ronaldo da sauran masu finafinai kaman America, ƙasan turawa london da sauransu suka yi wasa za ki ga an sa a BBC ko nan Najeriya ansa a BBC, abubuwan gwanin birgewa ana ba da labarai a wannan tasha kuma basa ba da labarin karya sai abin da suka tabbatar da ya faru. Shiyasa na ke amfani da wannan tashar saboda yana ƙayatar dani, ina son shi sossai ba kaɗan ba sossai da sosaai.

Eh ina yin karatu kafin in kwanta. Ina yin assignment da aka bani a makarantan boko. Na yi English, maths, Hausa da sauran su. Mathematics shima ina yin shi. Pysics duk ina buɗe wa, na yi karatun su kafin in kwanta. Ina kuma buɗe littattafai da dama. Ina samun natsuwa da so in ƙara karanta su yadda zan fahimce su sosai, sosai da sosai. Don haka ina yin karatu ni ma kafin in kwanta sosai. Hakan ma wani lokaci idan ƙannai na suka zo suka yi karatu, suka zo suka yi karatu, akan kawo mun in zo in gani don in ƙara karanta masu kafin su kwanta don ƴan su yi haddar su sosai da sosai.

Eh ina shan magani kullum. Ina da ulcer. Ulcer na yakan yawaita tashi, yana tashi sosai. In ya dami ni sai na sha magani. Kullum ina shan maganin ulcer sosai da sosai. In zan tafi makaranta zan sha da safe, na dawo da rana zan sha magani, na dawo ma da yamma zan sha magani. Na sha in kwanta. Cikin dare ma in ya tashi mun ulcer ina shan magani. Kullun dai ina shan magani aƙalla haka sau uku haka safe, rana, yamma. Haka nake bi a hankali ina shan magani saboda ina da ulcer. Lokacin da na sami cikin yarinya nane kullum shi ma sai na sha magani. Folic acid akan ba ni in sha shi kullum saboda haka ni ma abociyar shan magani ne. In ciwo na damu na ina shan masa magani sosai da sosai.

Eh tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa saboda ruwan yakan zo da iska da guguwa. Dan haka ina riƙe lema. Lokacin ma kiga lemon ya faɗi har ƙasa saboda iska yayi yawa. Shi kaɗai yake tare min ruwa ma. Amma wani lokacin ruwa yana taɓa ni. Baba na ma in zai fita yana ɗaukan lema. Yayyena ma in za su fita, suna ɗaukan lema su sa a kan su sabida kar ruwa ya dake su. Yana kare mutum daga samun ruwan sama zuwa jikin shi. Lema wani ginshiƙi ne wanda yake taimakawa al'umma, wajen tare musu ruwa sosai. Shiyasa sa nike mu'amala da shi. Yanzu haka ma a gidan mu akwai lema. Ni ma a drawer dina, ina da lema na ajiye shi. Tawa ta kai na ni kaɗai, wanda in majan siya ka mani shaf-shaf zan ɗauki nawa in je inyi amfani da shi yadda nake so. In dawo in sake ɓoye a bina. Dan haka ina son lema ina amfani da shi lokacin ruwa sosai.

Ina son wasan da za'a ɗaga ni sama a juya ni. Ina son wasan ina son zuwa gidan zoo a riƙa sani a abubuwan lilo. Ina yin lilo hakan na sani natsuwa da ƙayatar dani. Ina son mamana ta riƙa goyani tana wasa dani. Mu zauna, muyi ta hira na wasa, mu yi ƙwale da sauransu. Ni abubuwan suna burge ni saboda ina son wasa sosai da sosai. Yayyena sukan zauna suce muyi wasa. Ƙannena ma su zauna suce muyi wasa. Muna zama muyi yadda zai burge mu ya ƙawatar damu sosai da sosai. Don haka ni ina son wasa gaskiya. Hankali na, na kwanciya in muna yin wasa da ƴan'uwa baki ɗaya. Wasan na burge ni. Tun tun wasan ɗaga mutum a juya shi a yi juyi dashi abin na burge ni.

A'a gaskiya ban iya tuƙin mota ba. Ban iya tuƙin mota ba. Wani lokaci baba na ya kan so ya koya mun tuƙin mota amma bani da lokaci sabida makaranta da na ke dashi. A ka ce in bari sai na ƙara girma a lokacin karatu ya zo min da sauƙi se inko yi yadda ake tuƙin mota amma ina son in ga ana hawan mota amma ni ban iya tuƙin mota ba. An ce tuƙin mota yana da amfani. Idan ka iya za ka iya zuwa a ko-- za ka iya zuwa ko ina inda kake so. Gaskiya zan koyi tuƙin mota yadda nima zan iya tukawa in je duk inda nake so.

Tabbas kujerun gidanmu suna da daɗi wajen hawansu da kwanciya da zama dus sa'in da ka zo ka zauna akan kujerun, za ki ga kin samu natsuwa da kwanciyar hankali sabida kujerun suna da daɗin zama. Ina son zama akan kujerun gidanmu don ina jin daɗin zama. Wani lokaci in na dawo kaman daga saƙo haka na kan zo in zauna a wajen kujerun saboda samun natsuwa.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki sabida zufa ana zafi sosai. A lokutan zafi nakan buɗe saboda in ji ni'ima da raba da sanyi yanda za a yi su riƙa shigowa. Inason buɗe window, buɗe taga sosai da sosai. Ko yaushe na dawo ɗaki idan har na ga taga a kulle, nakan sa hannu in buɗe shi sabida ina so.

Ina son kallon fina-finai kamar na America, India, Nigerians film ka ah da sauransu. Ina son kallo gaskiya. Nakan zauna a rana in kalli fim ɗin America sau uku, na India sau uku, Nigerian film shima sau uku. Duka suna burge ni sosai da sosai.

Nakan ƙarbi nambobin mutane sabida in riƙa yadawa akan cewa ina kasuwaci ko a status su riƙa kallo don su san ina kasuwanci hakan na keyi a ko da yaushe sabida ba kowa yasan ina kasuwanci ba, shiyasa nake yaɗa dagantakata ta da kasuwanci na ta Whatsapp sabida kowa ya gani.

Eh da safe in na karya nakan shirya na tafi aiki inda nake koyan yadda ake haɗa jaka, takalma, abubuwan sarƙoƙi da sauransu. Bayan kaman ƙarfe biyar nakan dawo gida dan in daidai ta rayuwata, inci abinci nayi kwanciyata na samu natsuwa da bacci mai daɗi.

A'a, a'a, a'a ina son kamar shinkafa da wake. Shinkafa da wake yana sa ni jin marmari da nutsuwa. Ina son shinkafa da furut. Ina son furut, yana sa ni annashuwa kamar irin blending apple, ayaba, lemu, kankana, abarba da sauran su. Ina son in yi blending ɗin su. Kayan marmari naki nan suna birge ni, ina son sha.

A'a gaskiya saboda ni ba ma'abociyar amfani da kwamfuta ba ce. Na fi amfani da salula, wayan hannu. Ban cika amfani da kwamfuta ba. Kwamfuta na cin min time amma ɓata lokaci amma zan zo in koya saboda hira da AI. Ina son mu riƙa hira, yana ƙayatar da ni, yana fahimtar da ni abubuwa. Zan fara koyan sa.

A'a bana amfani da matashin wuya ba zanyi karya ba saboda ban taɓa shiga jirgi haka ba balle inyi amfani da matashin wuya amma ina fatan shiga ta sanadiyan ku bani ɗan kaɗaɗe in riƙa shiga jirgi. Ina zuwa koyan karatu a Dubai, London, America, Italy da dai sauransu. Ina fatan ku fahimce ni.